Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Yadda nake daidaita aiki da rayuwa baya da wani wahala. Kawai dai idan lokacin aiki ya yi zan yi aiki, idan lokacin yin abin da nake so in yi, anawa rayuwan ko nawa sana'an ko dai wani abu na jin daɗi ya yi zan yi shi. Saboda haka ban barin aikina ya shiga cikin rayuwana sosai kuma ban barin abubuwan rayuwana su shiga cikin aikina.

Menene babban nasara da kuka samu a aiki? Babban nasara da muka samu a aiki shine da muka kai kuɗin da aka sama na mu kai. Akwai lokacin da na yi aiki a wani wajen sana’an saida kaya, to abin da aka ce mu yi shi ne mu kai wani, mu kai wani lamba na kuɗi. To da muka kai, eh mun yi murna sosai kuma shi ma ogan mu ya yi murna sosai. Saboda haka shine babban nasara da muka samu a aiki.

Wani lauli jakar ku ta kuɗi? Laulin jaka na ta kuɗi shine baƙi. Tun da na ke ma gaskiya baƙi na ke siya ko kuma laulin ruwan ƙasa. Tun da ni namiji ne dai wani launi da ban kuma ba zai yi kyau yanda ya ke so ba ko yanda ni na ke so. Saboda haka baƙi ne na.